Kana lulluɓe da bargo? Eh kwari ina lulluɓewa da bargo in zan kwanta. Domin akwai sanyi, akwai kuma sauro saboda haka ina lulluɓewa da bargo in zani kwanta. Ban iya ce lulluɓewa da bargo abu ne wanda ina cika so. Domin akwai sanyi watarana akwai zafi ina san bargo domin ina lulluɓewa da shi.

Ka na rike riga a Aljihuunka? Eh ina rike riga a Aljihuna. Dun na farko ina rike riga a ɗayaa duumin shaare kura, na biyu duumin goje dotti, na huɗu duumin koge zufa. Wa yana ni abubuwan da nake aiki da su ko kuwa abubuwan da yana sa? Ina rike riga a Aljihuna.